Eh ina kunna Bluetooth a kowane lokaci domin ina son jin waƙa sosai. Idan ban ji waƙa ba yana sani kamar bana jin daɗi kuma domin idan na kunna Bluetooth ina connecting yinsa na sashi a kunnena domin idan na jona shi ina jin waƙa ta wuraren hanyoyi da yawa. Mutane sosai domin idan na ji waƙa yana kwantar min da hankali. Inna ji waƙan nan yana sani mashadi sosai. Mutane idan ba ka jin waƙa kullum sosai bara ka wannan ba, bara ka ji daɗin jikinka ba, bara ka je abin da kake so ba. Domin jin waƙa yana da matuƙar amfani sosai. Sauran waƙoƙi kana jin kalmominsu, kana jin abin da suke faɗa yana jawo hankalin mutum ta wurare hanyoyi da yawa. Domin idan kai kana jin waƙoƙi kana saurara ta wajen Bluetooth ka fi jin sauran kalma. Amma idan ka sashi ta wajen waya ne amma baya fito wa da kalmomi abin da kake ji baya fito da komai yanayi abun da yake yi baya tafiya yanda ya kamata. Amma idan kana ka kunna Bluetooth inka yana sashi domin ka ji shi da kyau ka wannan insa, ka ji shi da matuƙar da kyau ya domin idan ka ji Bluetooth inka ka ji yanayin da kake ji, ka ji yanayin da yakeji domin Bluetooth yana da matuƙar amfani sosai, yana da matuƙar jin daɗin, mashaɗi yana sa mutum ya kwantar mishi da hankali a kowane lokaci.